A bell wani abu ne wanda ake amfani da shi wurin rike kaya ko jaka ko akwati, jakar hannu, jakan kaya dadai sauran su. A belt ya fi shahara ta ɓangaren riƙe kaya musamman wando. Musamman in wandonmu yaɗan ma mutum yawa. Ana amfani da belt wurin zura shi a wandon inda wandon yake da abubuwa da aka ɗinka su musamman suka kama wandon, suka zagaya shi. Wanda an yi amfani da belt wurin zura wannan belt ɗin cikin wannan abubuwan da aka yi na kam belt ɗin ya je ya zagaye wandon a riƙe shi. Sannan yana taimakawa matuƙa ta inda in ka sa belt, belt ka sa wando ka ɗaure shi da kyau, zai baka dama ta zama wandon ya zauna a cikin kayan da yake mata ko gudu kakeyi ko sauri kakeyi ba zai faɗi ba da sauransu. Sannan shi belt, belt ana amfani da shi baya an sa shi inda buƙatar a yi la lura ta shiga toilet da sauran su bayi za'a warware shi, a cire shi, a shiga bayi an gama abun da ake yi an yi da shi. Sannan belt yana ɗauke da wasu ramuka wanda ramukan suna amfani wajen riƙe mutum. Misali in mutum yana da girma to zai yi amfani da ramukan da zai, zai gwada ramukan da zai yi daidai da shi. Sannan mutum bai da girma na ma zai yi amfani da ramukan da za su yi daidai da shi. Sannan wannan belt ɗin kuma ana samun kala kala. Misali akwai belt na roba, akwai na fata, akwai na leda dadai sauran su. To ya danganta da yanayin azikin mutum kuma dama da yake da shi ko kuɗin da zai iya siya da sauran su. Amma musamman na fata yana da tsada matuƙa kuma yana da inganci yana da dadai sauran su. Wanda in ka lissafa kuɗin shi da na roba ko kuma na leda abun ba haka yake ba. Musamman na leda wanda shi itace yana bai da inganci matuƙa yana yagiwa da sauran su. Dan roba ma misali, amma dai ya fi na leda inganci. Sannan kuma be kai na fata inganci ba da sauran su. Sannan belt ana amfani da shi wurin ɗaura jaka. Idan jaka ta tafiya ana amfani da belt, belt a ɗaura jaka saboda, saboda sama naman ɗaura baya an zuba kaya a ciki har fiye sa ɗaure da wannan belt ɗin. To yana, ya taimakawa jakar wurin watsewa. Misali ta faɗi ta buɗe to wannan belt ɗin zai riƙe ta gwargwadon shin buɗe da sauran su. Sannan ana amfani da belt wurin riƙe jaka ta hannu musamman mata. Sa mai belt a rataya, a riƙe yawu da shi dadai sauran su. To belt dai abu ne mai kyau kuma yana da inganci matuƙa. Ya shahara gudu mutane. Wanda ya yi danganci yanayin amfani da kake da shi. Wando ne, kaya na sawa, jakunkuna ne, na jakunkuna na hannu ne, na tafiye tafiye ne dadai sauran su.

Yanar gizo wata sabuwar hanya ce ta zamani wanda ake gudanar da harkoki kala kala, wanda ya shafi kasuwanci a ciki da tattaunawa da kuma har ana iya gudanar da karatu a yanar gizo. Yanar gizo abu ne na zamani wanda ake saye saye, saye da sayarwa a cikinsa. Sannan muna sayayya ta hanyar yanar gizo. Ta inda zamu shiga shafi na kamfanoni, mu duba irin kayayyakin da suke da shi kala kala. Sannan ka duba farashinsu, sannan ka duba kuɗin da za a kawo maka waɗannan kayayyaki. To a lokacin da ka samu dama, ka ke da kuɗi, ka ga kayan da ya maka za ka siya sannan ka biya kuɗi, ka ba da adireshinka a kawo maka gida duk inda kike. Shi kawai yanar gizo ta sauƙaƙa abubuwa da yawa na haɗa haɗa kafun zuwan yanar gizo sai dai katashi ka hau jirgi ko mota ko abun hawa katafi inda kake buƙatar wannan abun. Ka je kamfanin ko kasuwa ko kuma su store da, ake samun wannan abu. Hannun ka duba wanda zai ci ma lokaci, za ka kashe kuɗi da dai sauransu. Amm yanzu shigo zamani na yanar gizo dama tasamu wanda bama agarinku ko a kasrku ba wasu ƙasashen daban za ka iya shiga website ɗinsu. So, yanar gizon su, show shafin su ka iya samun, ka dudduba kamfanoni wanda suke ƙera ƙeran abubuwa daban daban. Kasamu kaduba kaga abunda kake so. Sannan kuma an sami cigaban da ah kana iya turama abunda kake bukata ajiye maka irin-- ƙera maka abin da kake so, yin duk ma yanda kake son shi. Akwai wannan daman duk a yanar gizo a ƙera a tura da dai sauransu. Ba da buƙatan sai ka je ba. Ba buƙatan sai ka aiki ɗan saƙo ba. Sannan kuma kayan yakan zo da sauri. Dan wanda ya danganci irin kuɗin da ka bayar na kawo kayan da sauransu. Tun da za a iya cewa akwai kayan da za a kawo su ta jirgi, ruwa akwai wanda ce za a kawo su ta mota. Akwai wanda akace za'akawo sai jirgin sama domin, na jirgin sama musamman shi yafi sauri. Amma yafi tsada. Ana kawo kaya kuma yafi zuwa gaskiya akan lokaci. Yafi tsada. Sannan na ruwa, shi kuma na ruwa yakan ƙadauki lokaci mai tsawo kafin ya iso. Saboda irin jirgin da ake sawa ana mai lodi matuƙa. Kaya masu shi suna cika shi sosai don ƙara mai kaya matuƙa. Sannan yana ɗaukan lokaci watanni kafin ya zo inda zai zo da sauransu. Amma shi jirgin ruwa yafi sauƙi wurin kuɗin da za a karɓa daga wurinka na kawo wannan kaya. Amma sai dai baya zuwa akan lokaci. Sannan ma har a ilayau akwai jirgin ƙasa, jirgin ƙasa wanda ba na ruwa ba kenan. Wanda yake amfani da layin dogo. Shi ana amfani da shi. Shima yakan zo da sauri wanda yafi jirgin ruwa amma bai kai mota ba da sauransu. To shima jirgin ƙasa abu ne wanda ake amfani da shi a wurin kawo kayayyaki. Muna sayar da kayayyaki.

A hayaniya daga kalmar hayaniya abune wanda yake, ah, musamman mara daɗi. Ah, wanda yake tada hankali. Ah, muka cenhayaniya, ah, abune wadda ya ƙunshi rashin zaman lafiya ko kuma azo a ta iface iface marasa daɗi marasa ma'ana da dai sauransu. Hayaniya, ah, abune wanda zai iya takura ka, ah, saboda an zo ana iface iface, ah, surutai marasa daɗi ta hanyar kuma ɗaga murya. Wanda hakan zai iya takura mutum yayin lokacin da yake so ya huta ko yayi bacci ko kuma ko yana da wasu abubuwa. Hayaniyan nan ka iya takura shi ya kasa samun ko kuma ya aiwatar da abun da yake so wanda hakan kan iya shiga cikin haƙƙin mutum. Ah, sannan kuma ga su masu hayaniyan, ah, suna amfani da lafiyarsu da ƙarfinsu wurin iface iface mara amfani wanda suma a ƙarshe zai iya cutar da rayuwarsu. Hayaniya yana iya ɗaukan ma'ana ta tashin zaman lafiya. Lokacin da a guri ya zamana babu zaman lafiya, ana faɗace faɗace, ana, ah, cece-kuce, ah, babu jituwa tsakanin al'umma. Wannan ma yana iya zama hayaniya. Wanda hakan kan iya, ah, kaiwa ga faɗa, ah, na hannu. Ah, me ma'ana daga yakai ga an-- ana kai wa juna duka. Ah, wanda zai iya kaiwa ga zubda jini da dai sauransu. Sannan yana iya kaiwa ga yaƙi ma. Ah, mun akwai hayaniya, jituwa rashin jituwa tsakanin al'umma. Ah, wannan zai iya jefa su cikin damuwa ta har su ga sun ɗauki matakin ah ɗaukar makami su yaki ah junan su ahm, hayaniya, ah, abune wanda kowa yake ƙwarya nisance ta. Ah, ta hayar da ta faɗanci koko ta iface iface ne marasa amfani. Abune wanda ba a son shi ah bahaushe ma yana cewa musamman ah in a ka zo ana kide kide. Shi ma yana iya shiga ta hanyar hayaniya. Ah, kiɗe kiɗe, ah, wanda wani shi kiɗan na damun shi zai yi, ah, ya shiga rayuwar shi, ah, ya zamana cewa bai da natsuwar da sauransu. To hayaniya ta kiɗa ita ma abune wanda ba kowa yake so ba ah, akwai damuwa da sauransu. Ah, dalilin haka ne ma bahaushe yake da wata kalma da yake cewa daɗin kiɗa, ah, shiru ya fi shi. Ma'ana dai na za zo ayi kiɗa, ka ji daɗin shi, ka yi rawa, ka more da sauransu. To lokacin da ya zamana cewa kiɗan nan an kashe shi, sai ka ji wata natsuwa, ka ji wani daɗi ya buge ka. Wanda sai gane cewa, ah, lokacin da ake kiɗan nan kake ganin kaman kana nishaɗi. To ba nishaɗi ba ne. Ashe dan nan yafi shi daɗi da sauransu shi ya sa bahaushe yana cewa duk daɗin kiɗa ah rawa ta fi shi ko kuma ya fi shi. Sannan hayaniya, ah, abune wanda ake samu, ah, mafi yawancin lokuta a ɓangarori na al'umma talakawa. Wanda su ne aka fi samun hayaniyan nan matuƙa a ta ɓangaren su. Amma ta ɓangaren masu hali za ka ga garuƙansu.

Hula abu ne wanda ake sashi a kai wanda yana rufe kai. Kuma hula kwalliya ce ga al'umma daban-daban. Ah, misali a Hausa, hula al'ada ce wacce bahaushe ke sata domin rufe kanshi. Ah, musamman bahaushe akwai wanda yake ganin hula kamar abin da ya zama wajibi. Ah, randa ka fita ba hula ma a kanka, abu ne wanda wasu ke ganin shi kamar al'ada sannan kuma abu ne wanda ba dai dai ba da sauransu. Sannan hulunan nan, ah, akwai, ah, suna da-- akwai su daban-daban. Akwai hulan da ake kira muhaɗa awanki. Akwai hula wacce ake kira dara. Akwai hula da ake kira ube. Akwai hula ta ustazai. Ah, shine kamar tashe da kwakwa. Akwai hula-- akwai huli-hulina kala-kala da al'umma kan sa su. Sannan hula kwalliya ce wacce duk wankan da mutum zai ɗauka, kwalliya ya sa turare, ya sa shadda mai haske da sauransu. To rashin sa hulan nan zai iya ɓata wannan kwalliya. Kuma ana ganin wannan kwalliya kwalliya ce wacce ba ta cika ba. Tana buƙatan ƙari. Akwai saboda rashin hulan nan ba ta cika ba da sauransu. Ah, hula ta maza a kasari su ke sa ta. Su aka fi san da sa hula. Ah, musamman magidanta. Ma'ana masu iyali ke nan kuma tsofaffi wanda shekarunsu ya yi nisa irin hamsin su sittin zuwa sama da sauransu. Sannan har yara ma suna sa hula wanda hanya ce ta kwalliya suna sata. Sannan akwai huluna wanda ya shafi mata ma kan sa hula. Amma dai hular mata ya ta bambanta da ta maza. Hular mata ta bambanta da ta maza. Duk dadai su ma hular tasu rufe kai su ke yi. Ah, su yi ado da ita da sauransu. Amma ta bambanta. Ah, misali, bambancin shine hular mata za ka samu cewa in sun sata tana bin kansu ne gaba ɗaya. Ma'ana, ah, tana kama kansu gaba ɗaya. Ba ta da wani-- bara ta zama ta yi tuzu ba a kan kawunansu. Lokacin da muka kwatanta tasu da na maza. Maza hulunan su in sun ɗaura a kai za su rufe kansu. Amma ya zamana za su, zai zama na cewa ta na da tsawo mafi a ƙasaninsu. Suna da tsawo. Ah, sannan hulu nan nan, ah, ana sayar da su masu arha da masu tsada. Ah, sannan kuma, ah, ba am-- ana wanke su. Akwai masu wanki irin wannan hulunan na musamman. Misali kamar su lala banki ha du be. Ah, ana kai su musamman inda ake wanke su. Inda ake amfani da sinadari wanda ke sanya kaya su yi ƙarfi. Bayan an wanke su, an ɗauraye su, za a shanya su. Sannan bayan sun bushe a ɗauko su a sa musu starch. Sannan a saka su cikin abin da ake kira abin shanye hula. A sasu a shanya su, sannan a goge su. Masu wanke hulan nan su ma sun kasu kashi kashi. Akwai masu na tsada mai tsada. Akwai masu mai arha da sauransu. A hukuman ce a ta ƙai ce, "iya kuɗinka iya shaga linka." in kana da kuɗi dewa, ka dawar a maka wanki mai ɗan uban kyau. In ba haka da kuɗi ka bayar da yawa, ka bayar daidai an samun ka shi ma ba za ka rasa wani.

Bus da taxi duka ababen hawa ne wa'inda ana amfani da su wurin tafiye-tafiye. Misali bus abin hawa ne wanda yake ɗaukan mutane masu adadi da yawa. Kuma kasancewar shi babbar abin hawa, saurin shi yana da ragagi ne, ko kuma a ce be da sauri matuƙa. In a kai comparing shi da taxi. Taxi shi kuma ana amfani da shi. Shi ma abin hawa ne wanda amma adadin mutanen da yake ɗauka bai da yawa. Sannan a lokuta da yawa taxi ana iya ɗaukan, ka ɗauke ta gaba ɗaya ka biya a matsayin drop ke nan. A ɗauke ka gaba ɗaya ke nan ka biya kuɗi. A ɗauke kai kaɗai aka kai za ka a dawo da kai. Kasancewar ta ƙaramar abin hawa yana da saurin tafiya sannan kuma ba za ka sama tsaye-tsaye ba a hanya. Misali ɗauka da ajiyewa na passenger in muka kwatanta shi da bus. Ita bus ana amfani da ita gurin tafiye-tafiye amma kasancewar mutane suna da yawa a ciki, dole a dunga ajiyewa kuma ana ɗauka mutane. To hakan zai iya kawo tsaiko na ko kuma tsaiko na tafiyar da kake yi. Misali ba za ka isa inda kake so ka je ba da sauri. Duk da bus kuɗin ta yana da sauƙi bai da yawa in muka kwatanta shi da, da taxi. Ita taxi kasancewar ta bata ɗaukan mutane da yawa to kuɗin ta yana yafi na ita bus ɗin. Saboda ita taxi ma kana iya biyan kuɗi gaba ɗaya a ɗauke kai kaɗai a kai ka inda kake so. Inda a bus hakan ba zai yiwu ba. Ba a ɗaukan ta a matsayin shata ita bus ɗun misali to amma dai, duba da bayanan nan zan ce na fi son taxi akan bus. Saboda taxi sauri duk da kuɗin ta yana da yawa. Za ka isa inda kake so dadai sauransu. Amma a yanayin da, ya zamana babu hali ko kuma akwai ƙarancin kuɗi to nakan je ga bus sabida a samu sauƙi. Duk da dai tafiyar ba za ta yiwu ba ko kuma in ce ba za ta yi sauri ba yanda mutum idan ya so ta, ta zama haka ba. Amma dukkansu guda biyun ababen hawa ne wa'inda suna da kyau duka ana hawansu. It depends yanayin, ya danganta da yanayin lokaci da kuma abunda mutum zai yi. To shi zai iya tantance mai wacce ya kamata misali, ya hau a cikinsu guda biyun. Amma dukkansu abun hawa ne masu kyau.